Eh ina iya busa tsaki musamman idan an yi abun da ya ɓatamin rai ko abun da bai min daidai ba nakan yi busa tsaki. Tabbas ina busa.

A'a, kowane bangare ina son zama a ciki. Ina son zaman binni lokacin da aka yi kaka. Ina son zama a ƙauye domin ganin kayayyaki na gona da irirrika da ganyayyaki kala-kala. Cika mun binni in je inga kayan ƙayatarwa da kayan nishaɗantarwa da kayan morarayuwa. Ko wane bangare ina so.